E sa hannuna yana da kyau ne saboda ina sa hannuna a abubuwa masu kyau kuma sawa hannuna mai kyau ne gaskiya in mun taɓa mai kyau ne.

Eh, gaskiya akwai aikin gida wan da nike kullum, irinka man shara haka ko kuma irin shara kuma gyaggyara wajaje irin aikin da nikeyi kullum kenan kuma ɗiban ruwa.

Eh gaskiya ina kan, na kan shan shayi, na kan shan kofi. Amma wanda na fi so cikin su, shine shayi mai zafi da sassafe. Har ranan na, ina son in dinga shan shayi mai zafi saboda haka shayi na fi so.

Eh gaskiya, da muke ƙanana muke amfani da fensir amma yanzu, tunda dai girma yazo kuma ya same muna fi son alƙalami gaskiya saboda shi ne ke rubutu da shi ko da yaushe yanzun nan saboda haka shi ne fiso.

Eh ina amfani da matashin wuya wajen bacci saboda ni cikin ɗakina ina da matashin wuya, inda nake sa kai in za yi bacci saboda haka ina amfani da shi.